Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ta yadda rikicin ya zo, za'a bincika a gani me ya faru.

Wane irin mai kake amfani da shi? Blueseal, basilen da shi nake aiki.

Kana cin citta a abinci? Au ina ci, amma ga shayi ina sha.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya sau da yawa.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Za a samu lokaci a zauna kuma nesa nesa ne sai dai a kira ta waya.

A wurin aiki, abinci kamar shinkafa haka kuma wataran ko snacks hakan kokuma ɗan soft drinks.

Yaushe kake cin abincin dare? Kafin ya ƙwace. Ƙarfe tara na dare, goma, na dare ina ji, sai in kwanta sha biyu, na dare ko ɗaya.

So nawa kake kallon madubi? Sai in zan aiki da shi nake kallan madubi.

Wane irin fim kakeson kallo american fim da kuma Hausa fim.

Sauraron rediyo, aa na daɗe ban saurari rediyo ba da dai nayi.

Yaya shaƙatawa a lokacin a hutu tare da family, da kuma walima.

Wane malami kafi so? Na biology da na English.

Me kake yi da safe a lokacin da ka farka addu'a? Sannan inyi buroshi, sannan in ci abinci.

Kana buga rubutu da sauri? A'a ba ƙwarai ba.

Menene kayan ci gida kafis to dama? Gashi, tsire dadai sauransu.